Ku bayyana mana yadda ruwan sama yake yi a yankin ku? To ruwan sama inda yake yi a yankin mu, ana yin ruwan sama da yawa. Saboda a lokaci tsahon lokacin ruwan sama yana sauka sosai gaskiya saboda har wani wajen ma ambaliya a ke yi.

Ku bayyana mana bayan girki da baza ku iya rabuwa da shi ba. Ku bayyana mana kayan girki da baza ku iya rabuwa da shi ba. To akwai abubuwa kala kala wanda akeyin girki dasu, wanda idan babu su girkin ma bazai yiwu ba, saboda akwai irin su maggi da gishiri.

Ƙarin maganganu game da noma da ruwan sama. Waɗanne kuka sani? Ku faɗa ma'anarsu. Toh, abubuwan da ake yi na maganganu a kan noma da kuma ruwan sama. Toh, it shi noma akan yi shi ne lokacin da ruwan sama ya fara sauka.

Ku bamu labarin dattawan unguwar ku da yadda suke kula da lafiyar su? Dattawan unguwar mu suna da yawa kuma sukan yi abubuwa wanda ko yara ba za mu iya ba sukan yi tafiya, irin a ɗan ƙafa haka, ba waje mai nisa ba yadda za su duddage jini sannan kuma suna rage cin abubuwan da bai kamata ace daman suna ci a shekarun sama.

Yaya kake son zama? Toh ina son in na zauna da ɗan jingina ko ni kishin gida. Saboda idan na zauna ina jingina duk wani gajere take bayana, jingina sauke ta. Sakamako ace na zauna hakanan kawai. Amma idan na zauna da ɗan jingina to na fi jin daɗin zama.

Yaya kuke ajiye hotuna da tunanin iyali? Yaya kuke ajiye hotuna da tunanin iyali? To yanda nake ajiye hotuna, ina ajiye su ne a cikin waya kokuma in sasu a cikin email ko goggle yanda bazasu ɓace ba ko wani bazai bincika min abunda na ajiye ba.

Da ake shuka itace ko shirya ƙasa. To yadda ake shuka itace, da farko zaka ɗaga rami, ka ɗinka ƙarami, sai ka ɗauko wani itacen sai ka sa tukuna, sai ka yi cakuda taki da ƙasa da take wajen, sai ka buga pelle tukuna, sai ka ɗan tara mata ƙasa. Da wannan ƙasan da za ka tara sai ka ɗan barbaɗa taki nan.

Ku gaya mana game da shinkafa da yadda ake dafa ta. To shinkafa wani abinci ne wanda kowa yake son shi. Saboda shinkafa ana amfani da ita a gida, sannan kuma da kuma sauran wajen saida abinci. Shinkafa ana dafa ta ne farko aka ɗebo ta aka wanke za'a zuba za'a zuba ta sai a tafasa ta.

Yaya kake jurewa zafi? To gaskiya bana wani jure ma zafi, saboda zafi gaskiya yana takura min sosai. Amma inda nake jurewa, na kan yi ƙoƙari na ga na samu waje mai ɗan sanyi-sanyi wanda dai zafin shi bai ta'azzara ba. Sai in na samu, nake fakewa, ko kuma sai na samu abun fifita kamar mafici, shi ma na kan yi ƙoƙari na ga na yi amfani da shi saboda haka wacce ma zafi.

Barka da sallah, barka da sabuwar shekara, barka da sabon aiki, ku faɗa game da gaisuwar murna. Ita gaisuwar murna ana yin ta ne lokacin da wani abun farin ciki ya samu mutum, ko kuma a ce lokacin salla za a ce barka da sallah ko kuma barka da sabuwar shekara ko kuma in wani abu ya same ka na murna sai ma barka aka yi.

Ku gaya mana game da sana'a ko abin da kuke so ku yi. To gaskiya sana'ar sana'a abu ce mai kyau kuma ina so naga nayi sana'a musamman ace nayi sana'ar saida takalma a kasuwa saboda ananne kawai zakaje kai sana'arka yanda ya kama.

Fura da nono, to fura da nono wasu abubuwa ne da ake sha. Kaman fura da nono gaskiya wasu abubuwa ne ingantattu wanda ake amfani da su saboda fura nono idan kana sha yana sa duk wani zafi da yake cikinka yana fita. Kuma fura da nono fulani su aka sani da saidawa.

Yaya kuke kwantar da hankalinku idan al'amura suka matsa? Toh ina nakan kwantar da hankalina ne musamman idan na tuna cewa duk abunda ya takura min ayanzu to zuwa wani lokaci zai zo ya wuce toh shiyasa bana damuwa kuma bana sama hankalina ya tashi ina tuna komai zai faru kuma komai zai wuce.

Me yasa raba abinci yake da muhimmanci tsakanin ku da mutanenku? To raba abinci gaskiya yana da muhimmanci sosai tsakaninmu da mutanenmu, saboda idan kana raba abinci, waɗanda ba su da shi za su samu kuma yunwa za ta rage. Amma idan akace baka rabawa, toh, zakaga hakan bai dace ba.

Alamomi ne mutanen unguwar ku suke amfani dasu wajen nuna wuri. To akwai alamomin allona wadda ake kafawa a bakin hanya wanda kowane akwai sunan layikanshi ajiki. Sannan kuma akwai inkiya wanda ake ma waje wanda mutum da ya zo ya tambaya za a nuna mai.

Ku bamu labarin tsayawa cikin cunkoso, cunkoson mota da yadda yayi amfani da lokacin. To gaskiya idan kuna cikin cunkoso abun baya da daɗi, saboda duk zaka ji kata-kura saboda duk tafiyar ku za ta tsaya. To a lokacin nan in kaji akwai zafi za'a buɗe mota kowa ya fito idan cunkoson ya fara warewa sai kowa ya koma.

Iska mai daɗi da wuraren kore yaya suke shafar jikinku. To iska mai daɗi dama wanan kowa yana bukattata. Kuma duk wajen da aka ce yana da kore wannan yana ƙara wa mutum lafiyar ido. Saboda ana so da safe idan ka tashi, ka je ka samu ganyeyyaki masu kore kalle su to idonka zai ƙara ƙarfi. Sannan wuri mai iska yana ƙara lafiyar jiki.

Hausa harshen kasuwanci ne na yammacin Afirka me kuka gani game da yaduwar ƙasashe da dama. Toh gaskiya Hausa harshe ne da yai saurin yaɗuwa a cikin jama'a a cikin al'umma sabida ita harshen hausa ana kasuwanci da ita. Yanzu mafi yawanci ba ma Afirka ba har wasu sauran ƙasashen turawa da chanisawa ana amfani da harshen Hausa.

Ku gaya mana yadda ake ajiye abinci a gida. To yadda ake ajiye abinci a gida akwai na'urar sanyaya abinci a gida akwai na'urar da idan aka sanya abinci a ciki zata sa abincin bazai lalace ba, ko kuma idan babu wananan na'urar akan dafa abincin sai a samu kula ko a zuba a ciki.

Wane makamashin girki ake amfani da shi a gidanku, daga itace zuwa gas? Ku faɗa canjin da ya faru. To ni akwai, akwai gas, akwai itace sannan kuma akwai gawayi. Yanzu mafi yawancin gidaje ma za ka ga anfi amfani da gawayi ne a kan itace. Saboda itace ba kowane abinci ake dafawa da shi yanzu ba.

Wasannin dare da hasken wata na yarin ta ku bamu labarin su. To wasannin dare da hasken wata ana yin wasa ne da daddare, musamman ma idan aka ce wata ya kai tsakiya. Zaka ga ya fara haskawa sosai idan wata ya kai tsakiya. Sannan yara lokacin munahara mukan taru muyi wasanni da daddare.

Koyar da yara karin magana, tatsuniyoyi yaya za'a sasu. To yanda ake sa yara su so tatsuniyoyi da kuma koyar da yara karin magana. Akan koya ma yara karin magana ne a makarantu kuma akan sa su so su ne saboda daɗin labarin ko kuma yadda ake furtawa.

Koyar da yara harshen gida me kuke gani game da yadda yake tafiya a yau? Toh gaskiya, ko da ace yaro ma yana so a ya koyi abu da wuri, to a fara koya mai wannan abun da yaren shi. Saboda idan aka koyar da shi da yaren shi, to shine za kaga ya yi saurin koyon wannan abu. Saboda idan aka koyar da shi da wani yare, ba lallai bane ya fahimci abun da ake nufi.

Bayyana yadda mutum yake koyon sana'a sana'a wurin gwani. To yadda mutum yake koyon sana'a a wurin gwani, yakan tashi yaje wajen shi ne saboda neman ilimi a kan abin da bai sani ba. Idan gwani yana koya ma abu, to zuwa tsayawa za ka yi ka natsu sannan ka gane abin da yake nufi.

Hausar rediyo, hausar rediyo mai zurfi da hausar titi a faɗi banbancinsu, da misalai. To gaskiya hausar rediyo akan yi Hausa ne ingantacciya ba kamar irin hausar kan titi ba. Saboda hausar rediyo akan yi tsattsan Hausa ne, ita kuma hausar kan titi akan haɗa ta da Turanci ba Hausa bace kawai.

Mutumin kirki wani irin mutun ne a don waɗanne halaye ne suke bayyana shi? To mutumin kirki, mutumin da ake kira mutumin kirki shine wanda ba ruwan shi da wani halayen banza. Ba ruwan shi da shiga al'amuran mutane, shi abunda ya shafe shi, shi kawai yake yi. Duk wani abinda bai shafe shi ba, zaka ga ba ruwan shi.

Menene babban, babban nasarar da kuka samu a aiki? Da gaske babban nasarar da na samu a aiki shine wanda na samu, na yi abubuwa da yawa musamman na yi aure a cikinta, ina ciyar da iyalina da har wasu ma wanda suke a kusa da ni. Gaskiya shine babban nasarar da aka samu a aiki.

Ku gaya mana yadda kuke, yadda kuke kwana hutu. Ku gaya mana yadda kuke kwana hutu. To, lokacin hutu wani lokaci ne wanda mutum yakan ware saboda damar hutun kawai sai ya je ya samu waje kuma ya tafiya inda zai je ya huta.

Marubu ta ɓa, ɗa da ƙa a waya, yaya kuke yi faɗa game da sauƙi ko wahalarsa? To gaskiya yakan yi bada wahala sosai. Saboda ba kowace waya bace take zuwa da waƴan nan take zuwa da wannan baƙi. Saboda wata wayar ma bata da wannan, sai dai kasa alama daga sama.

Kana fi son shinkafa ko tuwo. Eh ina son shinkafa sannan kuma tuwon ma ina so saboda gaskiya a yanzu dai na fi son na yi amfani da tuwo fiye da shinkafa saboda tuwo ko da yaushe za ka ga shinkafa za ga ko yaushe ana amfani da ita amma tuwo sai lokaci bayan lokaci za ga ana yi saboda da shinkafa ita ake amfani da ita amma yanzu tuwo.

Sannu ba ta hana zuwa, ku bayyana wannan karin magana da yadda ta ke taɓa rayuwar ku. Sannu ba ta hana zuwa wata magana ce wadda ake yin ta a cikin harshen Hausa wadda ake nufin cewa idan ana tafiya a hankali a hankali ba zai hana zuwa inda ake so a je ba.

Ku gaya mana game da aikin da kuke so ku yi tun ƙuruciya. To, aikin da nake yi, nake so in yi tun ƙuruciya shine daman bai wuce damu aikin hannu ba. Lokacin ina da ƙuruciya gaskiya nakan so na yi aikin hannu sosai fiye da yadda nake kasuwanci a lokacin. Saboda a lokacin ina kasuwanci amma kuma ina so na koyi aikin hannu.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? To, lokacin da na kamu da mura, na kan yi ƙoƙari na ga. Na kauce ma shan ruwan sanyi, duk wani abunda yake da sanyi na kanyi ƙoƙari naga na kauce mai kwana a wajen da iska take da yawa, sannan kuma na kan yi ƙoƙari na ga na samu maganin mura. Tun da ba shi da ƙarfi, na fara sha.

Ku gaya mana game da abin da kuka daɗe kuna jira kafin ku saya. To gaskiya akwai abubuwan da na daɗe ina jira kafin na saya musamman abin hawa. Gaskiya na daɗe ina so na saya abin hawa amma har yanzu ban samu na saya ba. To da Allah zai sa na samu wasu kuɗaɗe to da na saya abin hawa.

Kula da mata masu juna biyu a unguwar yaya yake gudana. To gaskiya ana kula dasu yanda yakamata kuma sannan kuma ana basu kulawa da duk abunda yakamata a basu. Sannan akan hana su yin aiki mai ƙarfi wanda zai sa su samu matsala. Sannan kuma ana sa su ɗan riƙa jijjiga jini, motsa jiki haka lokaci zuwa lokaci.

Ajiye kuɗi koyin shagali, yaya kuke daidaita su biyu? Ina ajiye kuɗi koyin shagali ana daidaita su ne musamman a lokacin da ya kamata. Idan kana so ka yi shagali, to akwai kuɗin da ya kamata ka ware dan yin shagali, sannan kuma akwai kuɗin da bai kamata ace ka sa a cikin shagali ba.

Me kake ji tsoro? To, abin da na fi jin tsoro a wannan rayuwa ita ce, shine haduwana da Allah. Saboda gaskiya ina jin tsoron yadda zan je na haɗu da Allah. Saboda ban ta na ji wani abu ba, ban yi wani abu ba. Saboda ina jin cewa akwai wani gagarumin laifi da nake aikatawa wanda bai kamata ba.

Ku bamu labarin abincin da kuka fi so mai yasa yake da muhimmanci a gareku? To abincin da na fi so shine shinkafa da wake da mai da yaji saboda yana da muhimmanci a gareni saboda ina jin daɗin shi sosai. Shi ya sa yake da muhimmanci saboda idan ba shi ba, ɗuk wani abincin da zan ci daga baya ne.

Yaro na kowa ne, me kuke gani game da al'adar tarbiyar yara? Yaro na kowa ne, me kuke gani game da al'adar yara? Saboda idan kana da yaro be kamata ace ka killace shi ko kuma ace ka sangar tashi ba.

Ku kwatanta yadda unguwarku take a kwanakin gabannin sallah to gaskiya unguwar mu tana zama cikin shiri da kuma ƙayatarwa da kuma kyau da kuma jin daɗi saboda duk inda ka ji za ka ji kana jin daɗi za ka ga kowa yana walwala yana jin daɗi da zuwan ranar sallah. Saboda a ranar sallah za ka ga kowa cikin farin ciki, to tun kafin gabanninta za ka kowa yana shirye shirye saboda rana.

Menene bambanci tsakanin abincin gida da na waje? To gaskiya akwai bambanci mai yawa, saboda duk abincin da aka ci a gida aka dafa shi zaka ga yana da kyau sosai. Amma idan abinci idan akace a waje akayi zaka ga bashi da wani kyau sosai. Zaka ga akwai bambanci sosai gaskiya.

Ku gaya mana game da aikin ɗinki to aikin ɗinki aiki ne wanda teloli sukeyin shi saboda aikin ɗinki aiki ne na musamman wanda sai kaje ka koya na tsawon lokaci, tukunna kaima sai ka zo ka fara yi. Saboda aikin ɗinki ba aiki bane wanda zakazo kawai kafara yi kai tsaye.

Kina amfani da mataimakin murya? A'a, ba ni amfani da wani mataimakin murya. Ina amfani da muryata ne kawai, saboda mataimakin murya ba wani abun da zai iya taimakawa da shi ba ce, illa ya sa jefa ka cikin wasu illoli. Saboda mataimakin murya ba abu bane wanda zaka je kana amfani da shi.

Me zaku yi idan goyo kuka farka a wata ƙasa? To idan na farka a wata ƙasa, na ganni zan yi ƙoƙari na ga to na yi abin da ya kai ni ƙasar. Zan ji daɗi sosai. Zan ga idan ƙasar ta kasance a ce ƙasa ce wadda zan ci gaba a ciki, to sai na murna sosai. Musamman idan aka ce irin Saudiyya ko kuma irin da yanki ya me kyau haka.

Ku ba mu labarin rukunin hirar iyalin ku a waya to, hira wadda ake yi ita ce ta yau da kullum wadda za ku zauna ku fara hirarraki sannan ku tambayi juna yanda kuke da kuma yanda abubuwa suke tafiya musamman yanayin mu'amalar gida da kuma hirar da yakamata dai ayi.

Yaya kuke tsara kayan gida don kada su rikice? To yanda ake tsara su, ko wanne ana so a ajiye shi a mahallin shi a wajen da ya kamata a ce an ajiye shi. Sannan kuma idan abubuwa ne, akwai lokacin cin abinci, akwai lokacin yin wanki, akwai duk lokaci, komai akwai lokacin shi. To haka ake so a tsara abubuwa a gida.

Ku kwatanta wani babban biki da kuka halarta kwanan nan daga farko har ƙarshe. To ba wani biki ba da na halarta kwanan nan illa bikin da aka yi na Maulidi shima wannan daga nesa na kalla saboda a lokacin ina ƙofar gida suna ta wucewa.

Menene abun da kakeyi don nishaɗi. To abun da nakeyi don nishaɗi nakan samu waje na zauna, ina tunawa da abubuwan da suka wuce da ƙuruciya da yarinta. Wasu sai su ba ka nishaɗi, wasu kuma sai su ba ka haushi. Musamman idan ka tuna wanda kake jin daɗin su, zaka ga hau wani dariya kake yi kana murmushi kai kaɗai.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? To kafin na kwanta da daddare, na kan yi waya ko kuma daddanna waya, ko kuma na yi kallo kafin na kwanta. To bayan nayi kallo, zanƙun in zan kwanta, sai na yi addu'a, na shafa a jikina, sannan kuma duka gidan sai na yi mai, ko kuma na yi karatun Alqur'ani.

Yaya kuke kare kanku daga sauro da yamma? To, yadda nake sa kare kaina daga sauro da yamma shine ta hanyar idan zan kwanta nasa net. To, ta hanyar ne in kuma ba haka ba zan samu maganin sauro na kunna ko kuma na shafa wani magani da ake shafawa na jiki na sauro.

Noma a lokacin damina, ku bamu labarin aikin gona a yankin ku. To a lokacin damina gaskiya za ka ga kowa ya yi ƙoƙari ya tafi gona. Saboda a lokacin ne za ka ga duk manoma da wanda ba manomi ba ya yi ƙoƙari ya tafi ya fara sana'ar noma. Saboda a lokacin ne ruwa yake sauka.

Yaya mutane suke shawo kan ciki masu iya zaman wuce a fuska? To gaskiya yanda mutum yake sai dai ƙarfin hali da kuma daurema zuciya saboda duk lokacin da mutum yake cikin tsanani ko idan yana dariya sai dai karka gan shi da ganta dama akan fuska amma ba a cikin zuciyar shi ba saboda tsanani abun da yake ciki.

Labarin saya abincin safiya kamar koko da ƙosai. To labarin akwai masu ƙosai da koko a unguwar mu saboda da safe zaka ga sun tattaru wani sa'in ma har da yamma zaka ga ana saidawa musamman in aka ce garin ba a yi ruwa ba.

Mana haka ne mana. Zo mana ku bayyana yadda wannan kalma take ƙarfafa magana. To yanda wannan kalmar take ƙarfafa magana itace ta hanyar nuna cewa lallai wannan abun haka yake saboda idan akace eh mana to an nuna cewa eh lallai wannan abun tabbas haka abun yake.

Zan iya shawo kan tsoro to kai zaka cire shi ne a cikin zuciyar ka. Saboda idan ka sa tsoro a cikin zuciyarka, duk wasu abubuwa ma baza ka yi ba. Sai ka cire tsoro, sannan kuma ka dake ma ranka cewa laillai, laillai ba wani abun da zaisaka jin tsoro. To ta haka ne zaka ga ka shawo kan tsoro da yake addabarka.

Aikin yake muku wuya? Ba wani aiki da zai ma wuya in dai kasa kanka, to aikin da za ka ga yana ba ka wuya shine aikin da za ka ga ba wani aiki ba ne mai wahala amma kuma sai ka ga yana ƙoƙarin ya ba ka wahala. Musamman ace ka zauna kayita karatu ko rubuce rubuce to aikin nan za ka gan shi yana da wahala sosai.

Me ya kamata ku ka gani a yankin ku? Yakamata dai abubuwa masu kyau, abubuwa masu ƙayatarwa. Inda ko da ya tafi zai je ya bada labarin cewa ya ga abubuwa masu kyau sannan kuma yanayin tarbiyya da yanayin mu'amala. Idan kuna da mu'amala mai kyau, baƙon ku zai ji daɗi sosai kuma ita ma ya kamata a ce ya ganta a yankin ku.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? To abokan aiki dangantakarmu tana da kyau sosai saboda idan kana dangantaka mai kyau da abokan aiki za ka ga ba ka da wata matsala. Saboda nan yanzu ya kamata ace duk abokan aikin ka kina da mu'amala fashi.

Idan ake kashe lokaci a hanya, to idan yanda ake kashe lokaci a hanya kaini ka yi ƙoƙari ne ka ga duk wani abu da za ka yi ka yi shi mai amfani. Sannan idan ba ka da aiki ko kuma ka taso daga aiki ka yi ƙoƙari ka zo ka zauna a majalisar ku, ku zauna ku yi ƙira da kuma ku yi wasu abubuwan da za ku ƙara ma juna sani.

To gaskiya ni ban iya iyo a kogi ba, saboda ni ba wani kogin da na taɓa shiga na iyo, ko kuma a ce na yi wanka tun yarinta ko kuma lokacin ma ina da girma na, saboda ni yanzu haka ma tsoron kogi nake yi, amma hakan yana burge ni idan naga wasu suna yi, sun cire wannan tsoron da yake damun su.

Kana amfani da sauro ne? Eh ina amfani da gidan sauro saboda idan zan kwanta da daddare nakan sa shi saboda sauro ba zai dameni ba idan ban sa shi ba. Amma idan ka sake ka bar ba net ba gidan sauro, to za ka ga sauro yana addabar ka, yana cizon ka wataƙila ma ya hanaka bacci.

Film din kake kallo sau da yawa, to akwai film din da na kalla sau da yawa wani india wanda aka fassara shi zuwa hausa ana ce mai pk. Gaskiya na kalli fim dinnan kuma na ƙara kallo kuma na ƙara kallo saboda fim ɗin yana da kyau sosai kuma yana sa nishaɗi saboda fim ɗin yayi ma'ana sosai kuma yana da tausayi da abin burgewa.

Waɗanne halaye ne abokin kirki ya kamata ya kasance da su? Waɗannan halayen da abokin kirki ya kamata da su shine, kau da kai da kuma taka tsantsan ga abun da zai ɓata ma abokin shi rai, sannan kuma da kirki ya zama ce bashi da son abin hannun shi sannan kuma bashi da son abin hannun wani.

Motsa jiki ko abinci mai kyau, wanne yafi muhimmanci a ganin ka, mai yasa? Motsa jiki ko abinci mai kyau? To kowanne yana da muhimmanci. Idan ka ci abinci mai kyau sai ka motsa jiki, saboda idan kana motsa jiki zaka ga zaka ga jikinka yayi kyau. Ba ka kamu da wasu cututtuka ba.

Menene abincin da kike ci da safiya? To abincin da nake ci da safiya shine shayi da biredi, ko kuma wani sa'in shinkafa, ko kuma inci indomie, musamman da safe. To ita shine abincin da nake amfani da shi gaskiya. To idan kana amfani da wannan da safe kana iya samun kuzari sosai.

A ina mutane garinku suke taruwa don murna da shagali? To, inda mutanen garinmu suke taruwa don murna da shagali shine a. A dandalin Murtala Square, ko kuma Stadium ko kuma Ranches, saboda wajen ne wanda ake taruwa, musamman idan aka ce lokacin bikin idi ko kuma lokacin Maulidi.

Mutum yake koyon aikin da kuka sani, to yadda mutum yake koyo yakan je wajen da ake koyar da aiki ne sannan sai ya tsaya ya natsu, ya sa hankalin shi akan abin da ake koyarwa. Idan ba haka ba to ba'lalle ba ne ya koyi abin da ake so ya koya. Idan ka je ka samu wanda ya iya aiki za ka je ka same shi da zummar dama zai koya maka.

Ya kuke kare kanku daga sauro. To, yanda nake kare kaina daga sauro shine ta hanyar shiga gidan sauro. Musamman idan aka ce dare yayi, ko kuma in kunna maganin sauro ko kuma, ko kuma in shafa magani wanda yake na sauro ne. Kuma shiga gidan sauro duk ya fi wa'inan shine ba takura.

Aikin ofis ko sana'ar kai, wanne yafi a ganin ku mai yasa? To gaskiya aikin kai ina gani yafi sana'ar ofis, saboda aikin ofis shi wannan kana ƙarƙashin wani ne kuma albashin ka ba ko da yaushe ba sai wata wata kuma zaka ga albashin ba lallai ba ne ya wadace amma aikin kai zaka iya samu a rana abunda zaka samu a wata a aikin ofis.

Labari ko littafi ya zauna a zuciyarku har yau. To gaskiya labarin da ya zauna a zuciyata har yau shine labarin wani littafi na wata yarinya dana taɓa karanta wa wadda ita tabar gida taje ta haɗu da saurayinta sannan kuma daga baya shima yaci amanarta ƙarshe dai ta koma wata gaririya kan hanya.

Yaya kuke huta idan kuka gaji? Yaya kuke hutu idan kun gaji? To yanda nake hutu hanyar tsayawa ko kuma ka samu waje ka zauna sai ka huta idan ka gaji. Idan ba haka ba to ba wata hanyar da za ka je ka huta. To hanyar da za ka samu ka huta ita ce ka tsaya a gefe ɗaya idan kana aiki ne in kuma tafiya ne sai ka samu ka zauna.

Zogale, ku faɗa game da wannan ganye da imaninsu na mutane. To gaskiya zogale an ce yana da amfani sosai kuma mutane sun yi imanin yana da wani sinadari wanda yake samar wa mutane magunguna da kuma cin shi yana da amfani a gina jiki.

Kuɗin biki da na amarya ko faɗa, gameda da waƙoƙin da mata suke rerawa a bukukuwan aure. To akwai bukukuwan, akwai waƙoƙin da suke rerawa a aure idan za a raka amarya. To musamman masana, waɗanda suka san harka su suke rerata.

Da, da ranar da na fitina wa, to ranar da na fitina wa shine ranar da na fara aiki, tace ranar da na fitina wa da kuma lokacin da kuma inda na fara. To wannan ranakun sune yawan tunawa da nake yi saboda shi wannan ranar ta zama min rana mai mahimmanci kuma rana mafi soyuwa da nake so.

Wane sautika ake ji a gidanku? Duk yini, to, sautukan da ake ji a gidanmu shine sautukan ƙarar keken ɗinki ko kuma na mutane, amma ba sautukan waƙa ko kuma wasu raye-raye gaskiya, wa'innan sautukan kawai su ne ake ji.

Ɗan Juma, Ɗanladi, Talata sunayen da ake bin ranar haihuwa gaba ɗaya da waƴannan al'ada. Eh duk wanda aka sa irin wa innan ranaku shine ake sama irin wannan sunaye. Musamman idan aka ce Danladi, Danjuma, Dantalata to duka wannan ranaku da aka haife su ne ake sawa.

Fim ko shirin talabijin kake kallo akai-akai me yasa? Shirin da nake kallo akai-akai na talabijin ko kuma shirin series ɗin da ake yi a yau da kullum sune akwai wata shida, akwai labarina, akwai matan gida. To su ne finin finan dai-dai na kallo, sai gidan sarauta su ma na ji ance sun dawo.

Kasa, gidanƙo ya ke da shi. To ƙasa ne wanda yake da danƙo. Ko kuma in ce ƙasa ne, inda an riga an mai siminti. Ba'in labari ka ga cewa akwai ƙasa mai danko a wajen, saboda an bi shi da siminti, an yi fulo, ba wani ƙasa da haga ne kuma. Amma dan kafin a yi ƙasa mai danko a wajen.

Da albarkan manya, wacce daraja suke ita a ganin ku? Gaskiya, darajar da suke da shi daraja ce mai kyau saboda in manya suke mafatan alheri za ka ga kana cigaba sannan kuma za ka ɗaukaka da kuma darajarka ta, ta ninku musamman idan an samu albarka.

Sau nawa kuke yin taro a mako, to gaskiya a wani lokacin da muke yin taro a mako, sai dai wani sani za ka ga a wata ne za ka ga mun yi taro sau ɗaya ko sau biyu a musamman lokacin aiki. Shi ne idan ka ga ana aiki, zaka ga an zo an sanar cewa akwai taro lokaci kaza amma ba a mako ba sai dai a wata.

Kuba mu labarin dattawan unguwar ku da yadda suke kula da lafiyar su. Dattawan unguwar mu yanda suke da kuma yanda suke kula da lafiyar su, suna ta hanyar jijjiga jini da tafiya mara tsawo sosai da cin abinci wanda zai gina musu jiki, sannan kuma dabarar abincin da zai kawo musu illa, ko abinci me sitati ko wani me kemikal wanda zai sa kawo musu illa ga lafiyar rayuwar su.

Murya ko rubutu wanne kuka fi so ku aika me yasa? To mafi yawanci an fi so aika saƙon murya saboda ba kowa bane zai iya karanta rubutu amma idan murya ne to yana jin muryarka ya san me kake nufi ya san abunda ka faɗa mai saboda ita murya ita sauraro kawai za a yi. Amma shi rubutu yana buƙatar sai wanda ya iya rubutu sannan kuma iya karatu shine zai fahimci abinda kake so shiyasa nafi son na tura wa mutum saƙon murya fiye da in rubuta mai.

Kana amfani da kunnen waya? Eh wani sa'in nakan yi amfani da shi saboda sauraron karatuttuka ko kuwa waƙoƙi ko kuma dai sauraron wata magana. Ko kuma idan kana so kayi waya kuma baka so ka riƙe waya a hannunka to idan ka maƙala shi zaka ci gaba da wayar ba tare da ka riƙe waya ba kuma ba tare da wani ya lura cewa waya kake yi ba. Shiyasa nake so na riƙa maƙala shi a kunnena wani zubin.

Yaushe kake fara aiki kullum? To ina fara aiki kullum ne daga ƙarfe tara na safe zuwa ƙarfe ɗaya, daga ƙarfe biyu kuma zuwa ƙarfe biyar. Amma cikin wannan daga ƙarfe biyu zuwa ƙarfe biyar ɗin, akwai ƙarfe huɗu wanda nake tsayawa na yi sallah. Saboda daga nan kuma sai a ɗaura a cigaba da aiki har zuwa ƙarfe biyar. Kuma biyar da kwata sai mutum ya tashi ya wanke jikin shi yayo gida.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Eh, ai dole ne a bin ƙa'idojin aiki. Yakamata dama duk irin aikin da zakayi ya kasanche kabi qa'ida. Ka san abin da ya kamata ka yi, bai kamata a ce kana karya doka ba. Saboda idan kana karya doka a aiki, zai kasance cewa ba ka san me kake yi ba. Kuma zai kasance cewa duk wani aikin da kake yi zai zama aikin banza. Shi ya sa ya kamata a ce idan dai za ka aiki ka kasance kana bin ƙa'ida, kana bin dokoki, sannan kuma in na ƙasa da kai ka ga sakariyar shugaba za ka iya yi musu magana. Amma idan kai ba ka bi doka ba na ƙasa da kai suma karya ta kaga ba ka da ikon da za ka yi musu magana. Shi ya sa aka ce in ka bi doka suma na ƙasa da kai za su bi.

Ku gaya mana game da sayar da kaya a yanar gizo. To gaskiya sayar da kaya a yanar gizo yanzu wata wayewa ce da ta zo wadda mutane suna amfana sosai. Saboda idan kana sai da kaya a yanar gizo, zaka kana samu kwastomomi ba sai kaje shago ba, ba kuma sai ka, ba sai ka je kana wani talla akan hanya ba. Amma ta wayarka ta yanar gizo, zaka tallata hajarka kuma za a kira ka wani kuma ka ga anzo har inda kake. To, kaga wayewa ce kuma abu ne mai kyau. Gaskiya ci gaba ne da aka kawo cikin al'umma.

Wane irin sabulu kuke amfani da shi? To sabulun da nake amfani da shi, shine sabulun, sabulun Family Care saboda da shi nake amfani. Wannan sabulun wanda zaka ga akwai wata roba a cikin shi. To shi wannan sabulun da shi nake amfani saboda sabulu ne mai ƙanshi, mai daɗi kuma mai gyara jiki. Shi ya sa gaskiya banida wani sabulu wanda ya wuce wannan. Shi ya sa ko da yaushe nake amfani da shi.

Nake sayan abinci kuma me yasa can? To ni a inda nake sayan abinci ba wani waje bane na musamman da nake warewa nace dole lallai sai a can. Saboda ni ina sayan abinci ne idan na samu mai abincin da yake kusa da inda nake aiki. Idan aka ce ga inda nake aiki, to a nan zan je na saya abinci. Amma idan kuma ya kasance ɗanye nake so na siya na gida, to akwai wani mai shago Abdullahi a wajen shi nake zuwa na siya. Saboda gaskiya yana da sauƙi kuma yana da mutunci sosai. Saboda idan kaje sayan abinci a wajen shi musamman ɗanye zai yi ƙoƙari ya ga ya ma awu me kyau sannan kuma zai sauƙaƙa ma fiye da sauran shaguna.

Mutane suke sadarwa a da kuma yanzu. Mutane a da suna sadarwa ne ta hanyar ƙafa da ƙafa ba ko kuma sai abun mutum ya hau abun hawa. Amma yanzu ana sadarwa ne ta hanyar waya. Waya sadarwa kaga abu ne ya zo cikin sauƙi. Maimakon da idan kana so ka sadar da zumunta da ƴan uwanka ko abokan arziki, sai ka tashi ka je har inda suke. Amma yanzu ta waya kawai da ka kiraz kira zai isa garin da inda suke. Shi yasa yanzu hanyar sadarwa ko kuma zumunci sai mutum ya ƙi tukuna zai sa da zumunci.

To gaskiya tafiya da motar haya, kaman wanda yake da akwai takura a ciki ba daɗi, saboda zaka ga mutane da yawa a cikin motar, sannan kuma idan allah baisa kunyi dace da mutanen da suke ciki ba sai kaga har hayaniya ana yi da faɗa kuma aka ce an dace sai kaga abin ya zo maku cikin sauƙi, kun tafi cikin nishaɗi, cikin walwala, cikin jin daɗi. Amma idan aka yi irin an cika mota ɗin nan ne, za kaga an tafi a matse a wahale, shiyasa gaskiya wani baya son hawa motar haya. Ya fiso ya tafi a motar gida ko kuma imma hayar zai yi ya ɗauki tashi ta musamman ya tafi da ita.

Son kayan zaƙi ko gishiri? To gaskiya duk kayayyaki ne wanda ni ban fiya amfani dasu ba. Saboda idan aka ce kayan zaƙi za ka ga yana da illa sosai. Idan akace abu yafi gishiri, yana da gishiri sosai to shima haka amma ni na fi son kayan da za a ce mai gishiri. Saboda idan ka ci kaya mai gishiri ne to shine za ka ga ka ƙoshi sannan ba za ka ji yunwa ba. Amma idan aka ce kayan zaƙi ne, to wannan za ka ci ne kawai na ƙwalama amma ba tare da wai ka ya yanke ma jin yunwa ba.

Kana rikicin tufafi? To ni ban fahimci wannan maganan ba. Kuma ina son tufafi sosai, sannan kuma ina ɗinkawa, sannan kuma ina da tufafi wanda nake da shi yanzu. Sannan kuma idan tufafina ya tsufa, nakan canza da wasu.

A ganin ku me ya fi kyau a yankin ku? Abubuwan da suka fi kyau a yankin mu gaskiya abubuwa ne masu yawa masu kyau saboda akwai rayuwar da mutane suke yi wanda gaskiya rayuwar tana da kyau, saboda rayuwa ce wadda da aka ga kana ba dai dai ba za a tsawatar ma sannan kuma baza a shiga hurumin ka ba idan aka ga kana abun da ya dace amma idan kana abun da bai dace ba za a same ka a ma magana za a ga baka da niyyar gyarawa sai a hukunta ka.

Wane irin kayan ɗaki kafi so? To kayan ɗakin da nafi so shine, musamman idan aka ce kaya ne mai kalar ruwan madara. To kayan ɗakin ina son su, musamman idan aka ce akwai wardrobe, akwai kujeru, to kujeru su kasance masu ruwan ƙasa. Gasaya ina son waɗannan kayayyakin, kuma kayan gasaya suna mun kyau sosai.

To, ƙaramar kalma mai yawan aiki a zancen Hausa, ku bayyana lokutan da take fitowa. Idan ita wannan kalmar tana fitowa ne lokacin da aka ba da umarni. Idan aka baka umarni sai ka ce to, ku kuma idan aka ce gashi, za ka ce to. Wata kalma ce wadda ita ƙarama ce amma kuma ayyukanta suna da yawa. A lokacin da muke amsa wani umarni, ko kuma a lokacin da muke bada bayani zakace to. Gashi, gashi, gashi, to, na amsa. To, ba damuwa. Ita wannan kalma gajeriya ce amma kuma amfanonin ta suna da yawa, ma'anoninta suna da yawa.

Me kuka fiso a harshen Hausa. To, abunda nafi so a harshen Hausa shine amsa karɓi. Duk lokacin da zaka ji an ce karɓi, to kasan kalma ce mai daɗi saboda karɓa tana da daɗi amma bayarwa ita ce kalma wadda bata daɗi. Amma duk lokacin da zaka ji an ce karɓi, to kalma ce kasan mai daɗi. Shi yasa nima nake buƙata, nake son kalma nake son kalmar karɓi.

Ku bayyana kayan girki da ba za ku iya rabuwa da shi ba. To kayan girkin daman, da ba a rabuwa da shi shine magi, gishiri irin su kayan miya. To gaskiya irin wannan kayan girkin ba a iya rabuwa da su, saboda su ne suke sama girki ya ɗanɗanu. Saboda idan ba su ba ba zaka taɓa jin girki da yawan ɗanɗano ba.